Kullum dai ina yawan cin tuwo ne da miyan kuka. Amma na fi son fa na samu kayan daɗi kama daga abubuwan da ya shafi ƙwai. Yauwa shayi haɗaɗɗe, ya ji madara da Bournvitannan na samu soyayyan kaza ko farfesu, farfesun ma farfesun kaza. A haɗa min da biredi mai shegen laushi. A gefe guda a kawo mun soyayyan doya da ƙwai. An soya yaji da yaji a gefe. Don yaji yana da amfani. Ƙwai ina son dafaffe ina son soyayye. Amma tun da safiya ne na fi son soyayye. Biredin nan kuma yana da kyau a samu bota, yana da kyau a samu bota. To in na zauna na bada himma, inalillahi wa inna ilaihi raji'una.

Kana kunna Bluetooth kullum? Ba na kunna Bluetooth kullum ba, amma ina dai yawan yin amfani da shi. Misali musamman ma kamar da, da daddare idan ina dawowa gida, so ina yawan amfani da shi wurin jin kiɗa, wurin jin waɗansu waƙoƙi. Domin kusan Bluetooth, jin waƙa a Bluetooth ya fi, ya fi daɗi sosai ma. Jin waƙoƙi a Bluetooth ya fi daɗi. Ko da ƙira a motar zan kunna indai a Bluetooth ne. Ya fi daɗin ji, ya fi daɗin sauraro. So ina amfani ne da Bluetooth wurin, wurin jin waƙoƙi domin ya fi daɗi ne kamar a wurina. Amma ba kullum na ke amfani da shi ba. Aƙalla dai ina amfani da shi na kwana biyar a cikin duk sati.